Eh ina shafa turare kullum, ina amfani da turaren fesawa ina kuma amfani da turaren mai. Gaskiya ina son sa turare a ko da yaushe saboda idan nayi wanka ina sawa zan fita zan fesa, ɗan turare abin so ne gaskiya kam, ina son turare sosai.

Eh ina lulluɓuwa da bargo sosai saboda yanzu ma mun shiga yanayin sanyi. Dolen kama sai ka lulluɓa tukunna. Wallahi tallahi amma abin lulluɓa yana da daɗi a rayuwa. Lulluɓin nan kaji jikin ka ya ɗan yi zafi baza ka samma ana sanyi ba sai dai kawai kaga gari. Waye? Lulluɓi nada daɗi sosai ina gaya ma.

Gaskiya abunda nake yi don nishaɗi suna da yawa. Wallahi. Ina zuwa kallon ƙwallo yana nishaɗantar da ni, ina fita yawo da abokanaina yana nishaɗantar da ni amma abunda na fi son jin daɗinsa, inga ina cin abinci irin kaza, nama sai ka ga ina farin ciki ina dariya.

Gaskiya a kayan ɗinki da na fi so, na fi so janfa, dogon riga da wando da hula. Gaskiya ya fi mun kyau. Na fi son janfa dan ban cika son sa ƙananan kaya ba. Na fi so in sa janfa, hula, dogon riga da kakanni. Wallahi tallahi.

Eh ina zuwa aiki a lokacin daidai. Dan ba na saɓa lokaci. In ƙarfe tara ne lokacin aikina. Ina fita ƙarfe tara kafin tara ma na je wajen aikin. Gaskiya ina son fita aiki da wuri, saboda ba na so in samu ƙalubale a wajen aiki. Kar ogan ka ya ce baka zo da wuri ba ka zala ka zato.

Wayan da nake amfani da ita sunanta Tecno Camon sha shida Pro, da ita nake amfani kuma ina jin daɗin amfani da ita nake amfani kuma ina jin daɗin amfani da it ba abinda bata mun wayan ga RAM ɗinta takwas GB RAM, ɗari da ashirin da takwas memory ɗinta ina jin daɗin amfani da ita gaskiya.

A gaskiya ba na iya bambance aiki da rayuwa saboda aikin rayuwar ne, rayuwar ma aiki ne ba yarda ba ta yuwa. Amma dai ban isa incema ga yanda abun yake ba shine kawai amma aiki da rayuwa ne a wajena duk abu ɗaya ne.

Inda nake cin abinci a wajen aiki, a wajen inda nake zaune ne. Kaman ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku nake tsayawa nake cin abinci a wajen aiki. Amma kuma wani lokacin, in ban karya daga gida ba, ina cin abinci a wajen aiki kaman wuraren ƙarfe tara zuwa goma.

Ina abokantaka da abokan cinikayya zuwa shago da waya. Dan wani ba ma kusa da shi saidai ya kira waya ya ce ma yana so ka tura mai kaya kaza zai tura ma kuɗin ta banki. Wani kuma zai zo shagon ya yi siyayya ku rabu da shi da wasa da dariya. Amma a kashi ɗari na kasuwanci hamsin ana hadduwa zahiri kashi ashirin ɗin kuma ana hadduwa a waya.

Eh gaskiya ina son karanta littafi saboda ni ma abokin karanta littafi ne, irin littafin Hausa, Kwadayi Mubuɗin Wahala, ina zaka je, Shirin Zuchiya duka littattafan bayadda ba sa zuwa amma ina son karatun littattafai.

Eh ina yin waƙa a cikin zuciya ta balantana idan, idan na zauna ni kaɗai bana tunanin komai. Sai ka ga waƙa ya fado cikin waya he dai ka ji ina, ina, ina yin waƙa a cikin zuciya na irin sirrin zuciya ta. Ke na bai wa amana ki zo mu tafi gundda zamu je me rayuwar soyayya.

Eh ina cin tafarnuwa gaskiya kam saboda tafarnuwa yana maganin sanyi, yana maganin mura, yana ciccire ma sanyin da suka dame ka a jiki za ka fitsarar da shi. Gaskiya tafarnuwa magani ne mai kyau, maganin sanyi gaskiya ina jin daɗinsa. Ina haɗiya, ina iya tonawa a rana kuma ina sha so ɗaya ko so biyu haka a rana.

Abun da nake son canjawa a wajen aiki shine kujera na, da teburi na, da fenti, da ledan. Su nake son canjawa a ofishina, abun da na fi so ke nan.

Gaskiya ina amfani da intanet awa ashirin a kodayaushe a ko wanne rana. Don gaskiya, mafin wajen aikina ma nafi amfani da yanar gizo-gizo, wato intanet. Gaskiya ina amfani da shi sosai a kodayaushe a rayuwa.

A'a gaskiya bana facin tufafina, sabida idan dai tufafina ya yage ina tunanin ya mutu, sai dai irin kai ya mutu sai dai in yi kyauta da shi. Gaskiya bana fat, bana facin tufafina gaskiya kan.

Eh gaskiya ina rera waƙa. Mab-mafi akasari wa irin waƙan Hausa, irin waƙar su Hamisu Breaker, su Umar M Sharif, su Abdul Wan mo da su BOC da su Classic da su DJT AB.

Ina tabbatar da ingancin aiki na a wajen ƴan kasuwa na, wanda muke kasuwa da su, da yanzu inda ka je za ka ji mutane suna cewa wane ka iya aiki, wane ya iya aiki ka zo wajensa. Zaka ga wani ma baka taɓa sanin sa ba, ma zai kira ka, a number waya. Zaka yi mai aiki, zaka tura mai kuma zai ji daɗin aikin sa. Amma ba a ko da yaushe ake samun abin da ake so ba. Wani zai kushe ma, wani kuma zai so aikin ka. Haka rayuwar take.

Gaskiya ba mu da dangantaka da abokin aikina saboda aiki ce ta haɗa mu. To, kaga ba mu da dangantaka a tsakani amma dangantakan mu a tsakani ni da shi ai a matsayin aboki ne amma dangantaka na jini gaskiya babu shine kawai.

Gaskiya bikin da na fi so shi ne bikin ɗaurin aure. A cikin bikin ɗaurin auren akwai wani taron da ake yi yana nishaɗantarwa, yana bada farin ciki ana kiransa a nan Gombe ana kiran sa da yaren buɗan kai. Shi wannan buɗan kan nan shi ne ya ke burge ni, in ga ango da amarya sun zauna su na kallon juna, ya taso ya buɗe ana musu liƙi, to shi ne abun da ya ke burge ni.

Gaskiya bana tauna goro gaskiya kam, saboda tauna goro yana kawo illa a jikin mutum shiyasa bana taunawa, amma dai akwai mutanen da suke cin goro sosai kam. Ni kam bana cin goro.

Gaskiya inda nake jin hayaniya kasuwa ne. A nan ne zaki ji jin hayaniya. Shuru wannan ya wuce, waccan ta wuce, yaro ya wuce mai saidi fiyo wota ya wuce. Kai ba za ka rabu da ganin ba. A koda yaushe hayaniya a koda yaushe bawalan.

Gaskiya ba mu da, eh muna da dangantaka da shi na addinin Musulunci amma kuma ta jini banni da dangantaka da shi. Haɗuwar kasuwa ce Allah ya haɗa muka fara kasuwanci da shi har ya zama shugaban, shugaban aiki. Ba mu da wani alaƙa da shi in ba ta Musulunci.

Ƙasar da gidan mu yake dashi ƙasar bulo ne, ƙasa mai yashi, ƙasa mai haƙora. Da shi ake amfani aka yi ginin gidan namu bulo da bulo ne ba ginin laka ba shine. Kowa fentin gidan mu miliki farin fenti ne, farin fenti ne fentin gidan mu.

Gaskiya abincin da na fi so, na fi son ɗan wake da shinkafa. Da wake ya ji mai da yaji, wayo a yanka salak. Kai a matsa lemon tsami kaji daɗin da zaiyi kuwa. Gaskiya abincin da na fi so, na fi son ɗanwake da shinkafa da wake. Sabida su nafi daɗin cin su a ko da yaushe.

Gaskiya ban da katin kasuwanci saboda kasuwanci na bai girma da har zan samu katin kasuwanci ba. Kasuwa ta madaidaiciyar kasuwa ce, siya da siyarwa da sauransu amma ban kai matakin da zan yi katin kasuwanci na ba. Shi ne kawai. Amma akwai wasu mutanen da suke da shi yana de da daɗi katin kasuwanci kam amma ni ban mallake shi ba tukuna. Kasuwanci na bai girmama da zan mallake shi amma ina sa ran zan mallake katin kasuwanci.

Yau gaskiya abincin da na ci da safe na ci ɗumamen tuwo, da miyan kuka. Ya sha mai shanu, zo ka ji daɗin da yayi hadda su ɗe hannu, ina baka labari. Don tuwon ya yi, ɗumamen ta yi daɗi. Ɗumamen tuwo na ci da shinkafa, tuwon shinkafa miyan kuka. Ya ji mai shanu ga nama, ɗan mitsi-mitsi da kifi. Kai na ji daɗin cin tuwon nan, na ji daɗin cin ɗumamen nan.

Gaskiya sa'o'in da nake da waya na a rana ina sa'o'i ya kai awa shida ko bakwai ina tare da waya na. Dan sabida da wayan nake kasuwa, dashi nake siya da siyarwa na. Dan gaskiya tana jimawa a hannu na kusan awa biyar ko shida, tana sa'o'i awa biyar zuwa shida a hannu na a kowane wuni. Wani lokacin kuma yana kaiwa awa goma ma a hannu na.

Ina tabbatar da ingancin aikina a wajen 'yan kasuwa na zasu je zai ce ma aikin ka yayi kyau a'a wani ya gani ya ce yana so a irin sa. To ana ne nake yarda da ingancin aikina. Dole a rayuwa ba komai ne a cikin kashi ɗari zaka ce zaka ɗauki kashi ɗari ba. Amma a wajen aiki na gaskiya, abun aiki na ina da ingancin kashi tamanin da tara ingancinsa.

Gaskiya mun sa hannun mu yana zuwa da tsari a bu biyu ne. Ana sa hannu ka dangwala koren fenti a ɗan yatsan ka kazo ka manne. Akwai kuma sa hannu na biro. Amma mun fi amfani da sa hannu na biro. Tsofaffi ne suke sa hannu su dangwalo koren tawada sannan su dangwala su susa hannu. Amma mun fi amfani da biro ka zana. Shine abun da muka fi amfani dashi.

A'a bana tora goro saboda an ce tana da illah a cikin huhu. Amma akwai iyayen mu da kakannin mu da suke amfani da goro suke ci. Zaka ga a kowane lokaci sun sa a baki suna taunawa. Amma ni kam bana cin goro sabida lafiyata shine bana cin goro.

A'a bana shan magani kullun sai lokacin da banda lafiya ko mura na damuna ko zazzaɓi ko ciwon kai nake shan magani amma haka ƙurin bana shan magani. Sabida idan ka sha magani, ka zama ɗan maye, ka yarda ko baka bi ka'idodin magani ba, shi yasa sai lokacin da banda lafiya ko wani lokacin sai na je wajen likita.

Gaskiya yanayin da na fi so na fi son yanayin sanyi. Shi ne bana takura, zan yi yawona inda nake so, in je wajen da nake so a lokacin da nake so ba irin lokacin zafi ba. Dan yanayin zafi yana takura. Dan yana mayar dani kaman mahaukaci. Ina zufa sai in yi wanka sau uku ko sau biyu ma a rana a lokacin zafi. Amma na fi son yanayin sanyi.

Gaskiya ina shan madara. Gaskiya dan ina son shan madara. Madara irin wanda aka tatso ma a jikin saniya hakanan. Sabon madara ina shansa. Ina shan madaran gari. Ina shan nono da sauransu. Amma gaskiya ina son shan madara gaskiya haka.

Gaskiya a wajena ranan da tafi mafi kyawu a maki shine ranan juma'a dan a lokacin zakaga kowa ya fito fes fes za a tafi sallan Juma'a ƙarfe ɗaya. Gaskiya na fi son a mako na fi son ranar Juma'a gaskiya kam. Dan Juma'a ne za ka yi ziyara, gajeren lokaci za ka ji tafsir. Juma'a yana da daɗi gaskiya kam.

A wajen aiki, a wajen aiki ina cin abinci, ina aikawa, a je a siyo min abinci shinkafa da wake da mai da yaji inci, sannan wani zubin kuma idan zan ga mai siyar da gyaɗa ko awara ina turawa ina cin sa.

Gaskiya ina duba kalanda kullum saboda ina lissafin ranaku, yau yaushe, yau Litinin, Talata, Laraba, yau nawa ga wata, yau ɗaya ga watan biyu ko uku ga watan huɗu ko kuma wani. Kana lissafi an kusa lissafin shago zai ƙare da sauransu. Dan sabida kullum suna duba kalanda.

Eh gaskiya waya na na daidaita haske, gaskiya idan na shiga rana ta ƙara haske, idan na shiga rana tayi duhu, idan na shiga duhu ta ƙara haske. Gaskiya tana daidaita mun haske kuma yadda nake so kuma wani lokacin kuma ni nake saita haske na da kaina amma tana saita haske da kanta kam.

Gaskiya ina sanya tabarau a ido na saboda yanayin hasken rana. Ina guduwa hasken rana kar ya tafa min ido. Ina amfani da tabarau gaskiya kam. Walla ina gaya maka tabarau yana da matuƙar amfani a wajena. Amma dashi ne ke amfani, ina amfani da tabarau kam.

Dangan takan mu da abokin aiki a wajen aiki muka haɗu har mukazo muka zama 'yan uwa muna ƙiran kanmu da abokanai amini na ne kai zaka aike ni in je in ma wani abu nima haka. Abokin aikina ina ɗaukansa da matuƙar mahimmanci saboda yana tsaya mun a rayuwa, yana bani ƙarfin gwiwa da shawara yanayin aiki. Da yanayin in kuma aiki na gagara zan je in tambaye shi zai bani shawara ga yadda zanyi.

Gaskiya na fi son zama a kan kujera, sabida nan ne za ka samu daman da za ka iya miƙar da ƙafanka ka zauna yadda ka ke so a kan taburma amma waɗansu mutanen dai suna amfani da tabarma a rashin kujera. Amma kujera shi ne abun so ka yi amfani da shi yau kuwa.

Gaskiya ina masifa da mutane. Misali raina ya ɓaci sosai. Har na ce maka kayi haƙuri, kayi haƙuri bana son damu ba ka ci roto. Gaskiya ina masifa a wannan lokacin. Harga Allah ina da masifa wa mutane gaskiya. Ba ɓoye ɓoye shine kawai.

Gaskiya ina koyon sabon fasaha a cikin waƴannan abubuwan intanet irin su Facebook, YouTube da sauransu. In abun ya gagara zan hau, eh, in yi tambaya akan YouTube sai su bani amsa. Sai in zo in bi tsarurrukan, a nan nake samun sabon fasaha idan na shigo nan.

Gaskiya duka biyun ina amfani da shi amma na fi son AC saboda ya fi daɗin kwanciya ka da daɗin bacci har da mun share. Ita kuwa fanka rashin yanayi ne ake amfani da fanka. Fanka kuwa na sa mara. Yau kuwa shine batun na fi son AC akan fanka gaskiya kam.

Fim ɗin da na fi son kallo na fi son fim ɗin Hausa. Fim ɗin gargajiyan mu shi na fi son kallo. Daga shi kuma sai fim ɗin shan jini irin na mayu haka. Su ne fina-finan da nake son kallo. Sai kuma fim ɗin turawa na faɗa na sojoji, na yaƙi. Kaga ana yaƙi to ina jin daɗin kallon fim ɗin yana sa ni nishaɗi sosai.

Aa na fi son suturan auduga akan siliki saboda auduga ya fi dadewa. Zaka iya shekara huɗu ko biyar kana sawa ko koɗiya ba bayan asalin auduga ne. Amma idan siliki ne yana saurin koɗewa ka gama yana yayyage wa. Gaskiya nafi son auduga akan siliki. Shi ne kawai.

Eh muna wuta da itace sabida, dan da na taso a gidan mu itace na ga suke amfani da shi. Ni ma har na zo na saba itace na koya da hake hurawa, a sa leda a kunna ashana ya kama da wuta ka fifita ka ji hayaƙi ya dame ka kai ba burgu ba ka za fito daga kitchen. Ice ina amfani da shi amma gaskiya yana da daɗin aiki bashi da daɗin aiki kam.

Ina zuwa kasuwa da safe wurarin ƙarfe takwas na safe. Aa tashi daga kasuwa ƙarfe takwas na dare nake zuwa kasuwa. Lokacin da nake zuwa kasuwa kenan amma kuma wani lokacin in akwai wani uzuri bana fita kasuwa se ƙarfe goma sannan ni bana so in makara de bana wuce ƙarfe goma na safe amma takwas na safe ina kasuwa ina hada-hada ina kama biyar goma su zama ashirin shine kam.

Eh gaskiya ina dubawa sosai sabida a yanayin kasuwa karka faɗi a lissafi. Dan an tashi kafin a rufe shago ana yin lissafi. To a nan nake dubawa, in duba da lokacin da muka tashi sannan kuma da safe ma in ƙara bi ta kai in akwai miskila a gyara in kuma babu shikenan. Gaskiya ina dubawa.

Ina ajiye kuɗi a gida da banki amma mafi akasari nafi amfani da ajiye kuɗi a gida sabida a wani zube idan kaje banki sai banki su ɓata ma rai suce ma an samu matsala a yanan gizo gizo. Kai kuma kana son buƙatar amfani da kuɗi to kaga idan kuɗi m yana gida kawai zuwa zakayi ka ɗauko ka je ka biya wa kakka bukata ka dawo.

A gaskiya bana sanya safa kullum, sai an shiga lokacin sanyi nake sanya safa ko kuma wani zubin nasa sau ciki shine zan sa safa. Amma ni ba ma abokin sa safa bane ba a ko da yaushe. Gaskiya kam safa ma ban cika amfani da shi ba dan sai lokacin sanyi idan yazo nake amfani da safa.

Eh gaskiya, mu kan a nan gun a Nigeria, Gombe State ana amfani da ajiyayyen abin da ya taɓa yanar gizo gizo. Iya ka ci ye, ka share, ka goge. Eh gaskiya muna amfani da ajiyaye wanda yanar gizo ya taɓa gaskiya kan muna amfani da shi.

Gaskiya miyan da na fi so miyan jan miya, wanda ake haɗawa da shinkafa, aɗan sa mai kifi, aɗan sa nama, yaɗan jimagi, zaka ji kalan cin shinkafar tare da miyan jan miya, zaka ji shi yana daɗi. Sannan kuma akwai farfesun kayan ciki da nake so.

Gaskiya ina iya hawa keke, saboda ina ma son hawa keke sabida da shi nake motsa jini sabida in na je shago ko zan je fita siyo wani abu zan hau keke in motsa jini ko kuma da daddare bayan sallar isha nake fita in ɗan zaga, dan zagaya irin tafiyar mai dogon tazara haka nake tafiya.

A gaskiya ina jin hayaniya. Mafi akasari yi hayaniyan mota. Hayaniyan mota sune nakiji sosai. Saboda kana wucewa za kaji mota ta zo ta wuce pyu pyu pyu. Shine nake jin hayaniya.

Kai bana rera waƙa lokacin wanka saboda a addininmu in ka shiga banɗaki ba'a so kana yin magana. To shiyasa ma ban saba yin koyon waƙa ba. Ina rera waƙa a cikin banɗaki. Gaskiya mu bana rera waƙa lokacin da nake wanka a banɗaki gaskiya kam.

Kai sosaima nake jin kukan zakara saboda hatta nima ina kiwon zakara. Da safe zaka ji zakaran ya tattara ihu kukuruku. Wani zubinma zakara ma shine, shine lokacin da yake, shine yake bani alama ma in tashi daga bacci. Zan tabbatar gari ya waye, kokuma lokacin sallar asuba tayi.

Gaskiya launin da nafiso, nafison launi shuɗi mai duhu don gaskiya kalan ne yana burge ni. Nafison wannan launin gaskiya kan shuɗi mai duhu. Nafisan sa sabida idan na sashi yana min kyau kuma kalan yana birgeni sosai sosai.

Malamin da na fi so gaskiya, na fi son Malam Isah Ali Fantami. Malami na birge ni, ya iya fassarar hadisi da Alkur'ani, ko ta wane fanni, daga shi kuma ina son ban san da asalin sunan sa ba. Hana irinsa da Malam ɓuruntu Ɗan Bauchi ne. Shi ma karatun sa ina birge ni. Malaman tasa ina birge ni gaskiya.

Eh ina sam, ina samun rahoto wurin aiki a wajen abokin aikina. Zei ƙira ni yace anyi kaza, anyi kaza to a nan nake samun rahoto a wajensa. Wani, wani lokacin kuma sai na je wajen aikin nake samun rahoton gaskiya kan.

Eh ina iya dafa abinci saboda na iya abinci kusan kala uku ko huɗu ko biyar. Na iya dafa shinkafa da wake, na iya dafa ɗan wake, na iya dafa doya, na iya dafa macaroni, na iya dafa taliya, na iya dafa abincin yara, wato indomie. Kai na iya dafa abinci kam sosai kam.

Eh, ina iya zuwa kasuwanci zuwa wani garin ko wani ƙauye. Haka aje a siyo kayan hatsi irin su gedo, dawa, masara, shinkafa a lokacin da aka fara cire amfanin gona. Bayan haka ana iya zuwa aje ayi sari ina zuwa, ina tafiya kasuwanci gaskiya kam.

Eh, ina rufe baki na lokacin da nake hamma. Ina rufe baki kam sabida ina tsoro wancan cututtuka su shiga bakina, idan su ƙuda, ka buɗe baki ka yi hamma guda ya shiga ko ba ka san waɗansu abubuwan da suka shiga bakin ka ba ka gaskiya ina rufe baki na a lokacin da nake yin hamma.

Ehh, gaskiya ina yi sabida ina son siyan sababbin tufafi a rayuwata. Gaskiya ina son ɗinka sababbin tufafi irin duk ranar Juma'a. Ina son sabon tufafi, nafito da tsafta inje sallan Juma'a. In dawo. Gaskiya ina son tufafi gaskiya.

Gaskiya, ina son ɗakina yai haske in ga nashigo yayi haske ba wani alaman duhu a ciki. Dan zama a waje mai haske yana da daɗi. Duk abin da ya zo zai sa me ka zaka ganshi. Amma waje da duhu ba za ka iya ganin abun da zai zo ya same ka ba ko da zai cutar da kai. Abu mai haske, ɗaki mai haske yana da daɗin zama sosai kam.

Launin idanuwan mu launi kala biyu ne, akwai mai baƙi akwai mai ɗan haske. To kaga kowa da irin halittan da Allah ya bashi ba za ka iya cewa ga irin launin idon da kuke da shi ba. Ku wa dai da yanayin nasa amma ni nawa baƙi ne ba mai haske ba.